Eh, ranar da nake zuwa kasuwa ita ce ranar Litinin da yamma. Domin mu a tsarin mu na nan unguwar mu ranar Litinin ake cin kasuwa kullum da yamma. To a wannan ranan ne za kaga yawanci kowa da kowa sun fito sosai an cika kasuwa ana ta siye da sayarwa. To idan ba wannan ranar ta Litinin ba, zaka ba a fiye samun mutane a kasuwa ba. Idan ma ka dawo zaga mutane basu da yawa kuma sannan masu siye da sayarwa basu fito ba. To amma ita wannan ranar Litinin ita ce ranar da ake zuwa ayi siye da sayarwa na sati. Yawancin mutane sukan zuwa su tanadi abinda zasu siya na sati a wannan ranar. Don haka shiyasa akafi zuwa kasuwar ranar Litinin. Domin tafi bada abinda ake so a ranar. Sannan kuma mutane sukan zo su siye da sayarwa abin da suke so a wannan ranar. Don haka ni nafi zuwa kasuwa ranar litinin domin rana ce ake zuwa a ci kasuwa. Inba wannan ranar ba to ba za ka samu kayi siye da sayarwa ba. Sannan kuma babu mutanen da zasu siyar ma da abinda kake so. Don haka dole ne kaje kasuwa ranar Litinin. Shiyasa mu a nan garin mu munfi zuwa kasuwa ranar Litinin ita ce ranar cin kasuwa. Ita wannan ranar cin kasuwa ita wata rana ce da ake tsarawa. A rana ake fitowa ayi siye da sayarwa sosai sosai. Don haka idan ba a wannan rana ba to ba lalle ka samu wani abinda kake so ba. Sai dai kaje ƙananan kasuwanni wanda su kuma awannan ƙananan kasuwannin wanda suke ci kullum ba a fiya samu ayi abubuwan da suka dace ba sosai. Don haka ni dai a nawa nafi zuwa kasuwa ranar Litinin. Domin ita ce nan kasuwar da ake jin daɗi wajen siye da sayarwa da kuma cinikayya. Tace! Domin a wannan Litinin ita ce ranar da ake fitowa ayi siye da sayarwa sosai da sosai. Sannan kuma mutane sukan zo suyi ciy ciniki da sayarwa sosai da sosai.